Eh ana yin wuta da itace. Wuta da itace shine ka nemo itace-itace misali ka karyo bishiya, ka faffas karashi ma'ana ka yayyanka shi ɓangare-ɓangare. Ka zo ka ajiye shi, ka hura mashi wuta amma kafin wutan shi ya iya kamawa, kana bukatan ka nemo wani ɗan leda ko takarda wanda zaka saka shi wanda idan yana ci, yana ci shine zai sa itacen naka ya iya kamawa har ya bada wuta a jikin itacen. Shi wuta, yin wuta da itace yakan taimaka mana a nan Najeriya da Afirka country ma gaba kiɗaya. Har ƙasashen duniya baki ɗaya sukan yi amfani da yin wuta da itace wajen jin ɗumi a gida, dafa abinci ko kuma ɗumama ɗaki ko kuma dafa abinci ko ku wani abun da kake bukata ka samu ɗumi daga wuta a dalilin shi. Yin wuta da itace yakan ci itace kuma itacen yakan daɗe ba tare da ya ƙare ba.

Eh tabbas ina cin citta a abinci. Ai cin citta a abinci yana da kyau sosai sosai. Yana raba mutum daga cutar mura, yana hana kamuwa da sanyi, yana hana mutum kamuwa da shaƙewan wuya. Mura ya kami maka wuyanka, duka citta yana kawo wannan magunguna. Citta a al'adarmu ma cin shi abu ne mai kyau. Hausawa suna cin citta a abinci saboda yana ƙara wa abinci kyau da daɗin ɗanɗano da kuma ƙamshi na musamman. Citta yana sa abinci yayi ƙamshi, yana sa abinci yayi ɗanɗano, yakan kuma sa abinci ya zama na musamman a cikin al'adan Hausawa. Shi citta ba a abinci kaɗai ake sa shi ba. Ana iya sa citta a cikin shayi, akan iya sa citta a cikin kunu, akan sa citta a cikin abinci, hatta da dafaduka idan za ka yi, ka kan sa citta. Shi citta dai a taƙaice abu ne da muka ɗauke shi da muhimmanci. Citta yana taimakawa wajen rage cutar sanyi a jikin ɗan adam. Citta yakan taimaka mana wajen rage mana cutar mura. Citta yakan taimaka mana wajen rage cutar shaƙewar numfashi, ciwon wuya, ciwon gaɓoɓi da sauransu. Duk wanda yake mura ko yake ciwon sanyi, akan ba shi shawara yayi amfani da citta ko ya tafasa shi ko ya sa sha abincinsa ko kuma ma ya daka ta hakan ta ya jiƙa ta da ruwa ya ci. To citta dai a abinci yakan ƙara mata ɗanɗano, yakan ƙara mata ƙamshi na musamman, yakan mai da abincin ingantacce, ya bawa abincinka dama, lafiya da kuma ƙamshi na musamman.

Eh, ina fita aiki a lokaci daidai, ma'ana a kan lokaci. Saboda idan ban fita a kan lokaci ba, me wajen aikinmu yakan rage mana albashi ko kuma ma arufe ofishin babu yadda za ka yi ka shiga sai dai fa ka koma gida. Idan kuwa ka koma gida, aikinka na wannan rana zai nuna ba ka yi shi ba. So hakan yana nufin za a zabtare wasu kuɗi daga cikin albashinka. Fita aiki akan lokaci, fita aiki a daidai wani discipline ne da mutum yake samu da zai taimaka mashi ya zam yana yin komai a daidai. Ya zam yana cin haƙƙinsa, yana cin guminsa, yana cin kuma halaliyarsa. Rashin fita aiki akan lokaci yakan kawo mutum ya zama marar gaskiya, maras amana, maras kirki, maras horo. Idan ya kasance mutum yana aikinshi bisa gaskiya da riƙon amana, to fita aiki a lokaci daidai ɗaya ne daga cikin abun da zai tabbatar da cewan kai mutum ne mai halacci, mai gaskiya, mai riƙon amana, mai ƙoƙarin kwatanta adalci. Tun da kai, idan kai ne mai aikin ba ka so ma'aikatanka ba za su fito da wuri ba, to kai ma sai ka yi iya ƙoƙarinka wajen ganin ka kyautata, ka inganta, ka horar, ka nuna ɗabi'a nagari, ka nuna wa duniya da oganka cewan kai fa mutum ne mai horo da lokaci, me yin abun da aka sa da barin abun da aka hana. Shi fita wajen aiki daidai ɗaya ne daga cikin dokokin da ake ɗaukan aiki, ake ɗaukan mutum aiki a kansa. Kafin ka fara kowane irin aiki, dole ne za a sanar da kai lokacin da za ka fita ko lokacin da za ka ringa zuwa wannan aiki da kuma lokacin da za ka ringa dawowa. To idan ka san lokacin fita a lokaci daidai, wannan zai taimaka maka wajen isar da ayyukanka kamar yadda ya kamata. Yana da kyau dukkanin mutum ya ringa fita aiki a lokaci daidai. A lokacin da ya kamata, ya ringa yin abun da ya kamata domin shi ma ya samu abin da ya cancance shi. Wannan shine.

To a gaskiya ina son su duka biyu amma dai na fi son shinkafa ko kuma na ce na fi son tuwo domin shi tuwo ka fi cin sa kaji ka ka ƙoshi dim dim. Shi tuwo akan haɗa shi ne wani tuwon kala kala ne. Shi tuwo muna da tuwo ya kai kala biyar zuwa shida. Akwai tuwon hatsi, akwai tuwon shinkafa, akwai tuwon semobita, akwai tuwon masara, akwai tuwon dawa, akwai tuwon alkama, akwai tuwon gero, akwai tuwo wanda ake yi da acca. Shi tuwo wanda ake yi da accha bai cika yin daɗi ga mutane ba saboda shi ainihi an yi sa ne saboda masu cutan diabetes. Shi kuma tuwon shinkafa daɗi ne da shi barinma idan ka haɗa shi da miyan taushe. Ka samu miyan taushenka wanda ya ji nama da kifi idan fa ka haɗa su ka ce za ka ci abun ba a cewa komai. Shi kuma tuwon masara kyan ta ya samu miyar kuka. Miyar kukan ka ta samu kitse ko kuma man shanu wannan zai ƙara masa armashi da daɗi. Kasancewan shi tuwo ne wanda yake da ɗan laushi duk da cewa idan yayi sanyi yakan ɗan yi ƙarfi amma ƙarfinsa ba wani na can can ba ne. Mutane sun fi cin sa su ƙoshi saboda babu mai mai yawa a cikin tuwon fiye da shinkafa. Shi kuma tuwon semobita yana da matuƙar laushi. Shi kyan tuwon semobita dama ka ci shi da miyan kuɓewa ɗanye. Idan ka lallasa tuwon semobitanka ka yi mata miyan kuɓewa ɗanye za ka ci ta har sai ka kasa tashi saboda daɗin ta. Ita tuwo ana cin ta sama da shinkafa ne saboda ita shinkafa tana da mai. Duk wani abu da za ka haɗa ka ci da shinkafa maiƙo ne. Maiƙo kuma yakan hana mutane cin abinci da yawa saboda daga ka fara ci za ka ji cikinka ya cika dum dum. So ba za ka samu ka ci sosai ka ƙoshi ba sai ka ji abincin ya gundure ka. Cikinka bai cika can can ba kai kuma abincin ya gundure ka. In ka matsa kuma sai ya iya sa ka ka fara jin kakarin amai. Amma ita tuwo za ka iya cin ta ka ƙara ka ci ka ƙara ka ci ka ƙara saboda ba ta da maiƙo a cikinta. Shi tuwo ɗin kana cin shi suluk suluk za ka ji yana wuce maƙogwaron ka kuma dafa shi bai kai dafa shinkafa wahala da cin lokaci ba. Kawai kana buƙatan garinka ne in ka ɗaura ruwan zafinka a kan wuta yayi zafi ya tafasa sai ka ɗibi garin ka kwaɓa shi da ruwa. Ka zuba kana zubawa a kan wannan tafasasshen ruwa kana juyawa kana gaurayawa kana motsawa har ya ɗan yi kauri kaɗan sai ka rufe tukunyan ka ka jira ya sake tafasowa. Yana tafasa ka ɗauko sauran garinka kana zubawa kana gaurayawa kana zubawa kana motsawa. A haka za ka ga wannan tuwo naka ya haɗe jikinsa ya yi ƙarfi. Ba a barin shi yayi ƙarfi can can can saboda zai-- ba zai maka daɗi wajen ci ba. Idan ka yi shi ya ɗan yi ƙarfi yadda kake so shi ke nan sai ka rufe shi ya ɗan turara. In ya ɗan turara sai ka sauƙe shi ka zuba a kwano ka ɗebo miyarka da ka riga ka dafa. Ka haɗa su kana gutsiran gaya kana ɗeban miya kana kai su bakinka a nan ne za ka san ainihin daɗin da tuwo yake da shi.

Eh muna kunna kandir a gida, muna kunna kandir a gida domin mu samu haske, domin mu samu nishaɗi da kuma farin ciki. Kandir wani ɗan zororon abu ne wanda yake da abu mai narkewa a jikinsa, wani farin kandir da kuma zare a tsakiyansa. Idan aka kunna zaren yana ci da wuta shi kuma farin abun yana narkewa a hankali, a hankali, a hankali har zai gama narkewa yayinda mu kuma muke samun haske yake haskaka mana ɗaki yake haskaka mana gida. Shi kandir yana taimakawa ne wajen haska gida, wajen ƙawata waje da kuma bashi kyakkyawan kallo. Mukan kunna kandir ba a gida kaɗai ba har a majami'u da kuma masallatai. Shi kandir yana zuwa ne a nau'i nau'i. Akwai kandir da ake kunna shi domin ya haskaka maka ɗaki wannan ba shi da wani ado a jikinsa. Akwai kuma kandir mai ado wanda yakan zo ne mukan kunna shi wani lokacin mu kunna shi domin mu yi ado a ɗaki, wani lokacin domin mu yi ado a falukan mu, wani lokacin kuma domin mu yi ado a majami'un mu. Wani lokacin ma mukan ɗaura su a kan fulawa domin su ƙara ƙawata fulawoyin su yi kallo masu kyau da ƙayatarwa. Mukan ɗaura kandir har a kan kek ɗin murnar zagayowar ranar haifuwa wanda za ka yi making wish kafin nan kuma sai ka hura kandir ɗin. Shi kandir yakan zo ne a salo salo nau'i nau'i. Shi kandir dai amfanin sa da yawa. Ko wadda mutum ya ɗauka kuma yakan wadatar da shi. Wasu suna amfani da kandir ne wajen yin ibadun su a majami'a, wasu suna amfani da shi domin haska gida da ɗaki, wasu suna amfani da shi domin ƙawata waje. Wa 'yansu suna amfani da shi bayan ƙawatawa kuma yakan ba da ƙamshi a ɗaki mai daɗin saurara.

Kullum nakan fara aiki ne daga na tashi daga bacci. Shi kuma ayyukan da ni nake yi su kan yi da yawa, suna da yawa. Nakan fara aiki daga ayyukan cikin gida, dafa abinci, share share, wanke wanke, tattara tattare da sauransu. Kafin nan na zo na shirya yara su tafi makaranta. Ni ma na shirya kaina, na shirya yarinyana kuma mu tafi wajen aiki. Idan na je aiki kuma na kan yi ayyuka kala kala. Daga ayyukan da nake yi daga ciki sun haɗa da koyar da yara abin da ya kamata su sani, tabbatar da waje ya zauna a natse, a tattare, a kimtse a cikin tsafta. Kullum nakan fara aikina ne daga safiya misalin karfe shida na safe. Sannan bana gama aikina har sai misalin karfe tara na rana na dare. Idan lokacin kwanciya bacci na ya yi, a nan ne nake samu kuma na huta. Daga fara aikina zuwa gamawa nakan ɗauki lokaci mai tsayi saboda ayyukannawa suna da yawa.

Ina sadarwa ne a wajen aiki ta hanyar amfani da guruf na WhatsApp ko Telegram, ko kuma muyi amfani da mene, ko kuma miyi amfani da bot. Muna kiran bot ɗin da suna notice bot. Duk wani abun da ake son sanar da ma'aikata, akan rubuta shi a jikin fefa a zo a manna shi a jikin bot. To, wannan shi ne hanyar da muke bi don sadarwa a tsakanin ma'aikata. Ko kuma idan har mutane ba su bi ta wajen aiki ba ko kuma wasu basa samun su je su duba kan wannan notice bot ɗin, allon sanarwa kenan. So, mu kan tura shi ne a cikin guruf namu na WhatsApp, da muka tanadar domin ma'aikata. Idan aka tura, idan aka tura a cikin guruf, kowa zai je ya gani, ya karanta sannan ya samu masaniya a kan abin da ake son sanarwa.

Eh a zahirin gaskiya ni na fi son gidan abinci na zamani, saboda a gidan abinci na zamani ne zaka ga kayan abinci kala-kala na zamani waɗanda ma baka san su ba. A nan ne za ka fara samun abubuwan da baka sani ba har ka iya fara taba su. A gidan abinci na zamani ne za ka haɗu da mutane na zamani, za ka kalla abubuwan zamani, za ka kalla abubuwa da yawa da baka san su ba. A nan ne za ka samu, za ka kalla sabbin ƙirƙira, a nan ne za ka samu farin ciki, annashuwa da walwala. Saboda za ka kalla mutanen da suke daidai da shekarun ka na zamani. Za ka zauna da mutane kuyi magana. Za ka ga sabon abinci da ba ka taɓa cin shi ba. A nan ne har za ka san amfanin wasu abubuwan a jikin ka saboda wajen na zamani ne. Komai a zamanance ake tafiya da shi a wajen. Ba kamar na gargajiya ba da komai a gargajiyance ake yin shi. Shi na gargajiya abinci ne na gargajiya. Zilla a gurin, komai da za ka tarar a gurin na gargajiya ne. Komai da za ka samu a gurin na gargajiya ne. To komai da komai na gargajiya ne. Shi kuma na zamani a nan ne za ka samu sabbin kala-kalan abinciccika da abubuwan sha na zamani wanda baka taɓa ci ba wanda kaima har zai iya shiga cikin tarihin ka cewa kaima ka taɓa cin abu kaza, ka taɓa cin abu kaza. Ko da lokaci ya zo wannan yayin ya wuce za ka iya bugan kirji ka ce nima a zamanin mu na ci abu kaza. A lokacin mu shi ake yayi. Gidan gargajiya a gidan abincin zamani nan ne za ka samu su fiza, su burger, su shawarma amma in abincin zam, gargajiya ne iyakaci ka samu su ɗandako shi da su ƙwalam. Iyakacin ta ka samu tuwo. Za ka iya samun tuwo, ka samu dambu, ka samu ɗumame, ka samu tuwon lawashi, ka samu tuwon waye haka dai amma ba lalle ka samu abin da yake daidai da zuciyar ka da maradin ka. Gidan abincin gargajiya ba shi bane zaɓina. Gidan abincin zamani ni dai shi ne zaɓina saboda shine inda za ka samu abinciccika da kuma abin da aka riga aka gwada wanda ka san amfanin sa da illan sa a jikin ka. Abinciccikan gargajiya ba lalle mun san amfanin su da illan su ba. Kawai dai muna ci ne.

Eh ƙwarai ina iya jefa dutse nesa. Ina iya jefa dutse nesa ne kuma na koyi, na koyi wannan ɗabi'a na jefa dutse nesa ne tun ina yarinta na lokacin ina makaranta saboda koyan yin wasan javelin. A makaranta akan samu yin jefa abu nesa kuma ya tafi aseti. To wannan ya sa na koyi jefa abu nesa har na kan iya jefa dutse nesa. Jefa dutse nesa yakan zama tamkar wani horarwa ne da mutum yakan samu domin ya koyi jifa abu zuwa nisan waje mai nisa. Kasancewar dutsi ana iya amfani da shi wajen horaswa. Ina iya jefa dutse nesa kuma idan har ina so in jefa wani ko in jefa wani abun da nake so na isa gare shi, nakan iya jefa dutse nesa kuma idan ina so in kamo tsuntsu ko wani abu da yake gudu a sama, jefa dutse yakan taimaka mun in jefa abun seti kuma in cim masa in kamo sa. Jefa dutse nesa hali ne da yaro yake koya tun daga yarintar sa wanda idan ya ƙware a kai, har girmansa jefa abu nesa baya bashi wahala.

Eh ƙwarai, ina amfani da ruwan rijiya sosai ma. Ruwan rijiya yana da daɗi saboda shi baya da wasu chemicals da za su ɓata mashi ɗanɗano. Ruwan rijiya ruwa ne mai daɗi da ɗanɗano mai kyau. Ruwa ne da yake tsattsagowa daga cikin ƙasa. Ruwa ne da yake tafowa daret kai tsaye daga cikin ƙasa saboda an tono shi, shi kuma yake ɓulɓulowa. Ruwa ne wanda ba a sa maishi wani sinadari da zai kashe mishi amfanin sa ko ya jirkita daɗin sa ko ɗanɗanon sa ba. Ruwan rijiya ba ni kaɗai ba, hatta da kifaye da muke kiwo a gida sun fi son ruwan rijiya saboda shi ba shi da zartsu, ba shi da wasu sinadarai da zai yi musu illa a jikinsu ko a lafiyarsu. Rijiya dai wata rami ne da ake tona, ya danganta da yadda ruwa yake a wannan waje da aka toni wannan rijiya. Akan toni ruwan ya zama rijiyar ba sai ya yi nisa ba za ka samu ruwa. Yakan zama kuma dole sai an yi nisan ja. Wani lokaci akan ja ya kan kai gaba ɗari kafin a samu ruwa saboda wajen ba su da ruwa mai yawa a ƙasan wajensu. Wasu kuma ba a ja ya wuce gaba goma zuwa ashirin an samu ruwa. Kuma rijiya kala kala ne. Akwai rijiyar da yakan kafe bayan wasu kwanaki ko watanni zuwa shekaru. Wani rijiyar kuwa yakan ɗebi shekaru goma zuwa ashirin ma bai taɓa kafewa ba. Rijiyoyin da aka ja a Najeriya ƙasar Hausa, wanda aka tone su tun lokacin turawa sun fi ƙarƙo saboda su an tone su da zurfi sosai. Na yanzu kuma ganda da lalaci yana sawa ba a tonan su da nisa daga an ga ruwa sai a bari. Hakan yana jawo wa rijiya yana yawan kafewa saboda ba a tona ya shiga can ciki sosai ba. Kyan rijiya shi ne a tone shi bayan an samu ruwa, a sake tonon da ya kai kamar gaba ashirin a ƙasa ta cikin ruwa. Shi zai bawa rijiya tabbaci da kuma ƙarfin jure ɗeba da yasa wanda ba za-- duk ɗiban da za a yi rijiya ba za ta kafe ba, ba kuma za ta canja launin ruwan ta ba. Shi ne. Sannan ruwan rijiya ba a so a ringa sa mashi sinadarai da zai kashe mashi amfanin sa. Ruwan rijiya ruwa ne mai tsabta, mai inganci wanda ba a so a jirkita mashi daɗin sa, ɗanɗanon sa, kalan sa. Ruwa ne kamar kowanne sai dai yafi kowanne daɗi da garɗi.